Kana bin ƙa'idojin aiki, eh ƙware kuwa inna bin ƙa'idodin aiki. Sabida bisa ƙa'ida aka ɗauke mu, saida ma aka tantance mu aka ga mun cancanta sannan aka ɗauke mu a kan aiki. Sannan kuma aikin da muke aiki ne masu ƙa'idoji wanda dole sai mun bi ƙa'idoji sannan zamu yisu. Aikin ne wanda yake da muhimmanci sosai, aiki ne wanda yake da takatsan-tsam. Saboda dole ne sai mun bi ƙa'idoji sannan zamuyi shi. Don haka duk wani aiki da muke yi muna bin ƙa'idodi ne muyi shi. So sabida aikin gwamnati aiki ne mai tsari wanda da akwai yanda za a ce ka yi, an ce ka bari kuma sannan ka bari. Da akwai abubuwan da ake so muyi wanda kullum shi muke yi. Bisa ƙa'ida ma ana so mu zo aiki ƙarfe takwas na safe, tayi man agurun aiki kuma sannan mutsaya muyi aiki yanda ya kamata tukuru bisa tsari da ƙa'ida yanda aka tsara mana. Sannan bayan mun gama aiki za mu je hutu. Na taƙaitaccen lokaci hutu, rabin lokaci kamar misali idan za mu je sallah, za mu je mu ci abinci sannan mu je mu huta mu dawo kuma mu cigaba da aiki. Kuma ba za mu tashi ba sai ƙarfe huɗu. Wani lokacin ma mukan wuce ƙarfe huɗu muna aiki har mukai ƙarfe biyar. So don haka ba ma tashi da wuri sai lokacin tashi yayi sannan za mu dawo, mu dawo gida kuma sannan idan lokacin da aka umarce mu mu zo aiki hakan mukan je da wuri kuma sannan ba ma tashi da wuri sai lokacin da aka bukaci mu tashi sannan muke tashi. Don haka aiki ne mai ƙa'ida. Idan ka ƙi bin ƙa'idan aiki za su kore ka ko kuma su maka gargaɗi. Idan ka ƙi gyarawa sannan kuma za su ɗau mataki a kan mu. Shi yasa muna bin ƙa'idodin aiki sabida domin aiki ya cigaba da tafiya yanda ya kamata. Don rashin bin ƙa'idojin aiki yakan jawo mana matsaloli sosai. Don haka duk wani ma'aikaci kafin a fara aiki a ɗauke ka sai an tabbatar da lalle ka cika ƙa'idan da ake so. Sannan kuma idan ka cika ƙa'idan da ake so aka ɗauke ka, duk akwai ƙa'idojin da za a sa maka ka bi wanda dole sai ka bi shi sannan za ka samu abin da ake so. Shi yasa duk wani aiki da muke yi muna yin shi ne a kan tsari bisa ƙa'ida ba kuma mayo gaban kan mu. Ko da muna so mu je hutu sai mun nemi izini. Sannan lokacin da aka bamu izini sannan mu je hutu. To don dole ne mu barin bin ƙa'idodin aiki sabida aiki ne wanda yake da san ƙa'ida kuma bisa ƙa'ida ake yin sa.

Kana sanya tabarau? Eh kuwa, ƙwarai kuwa ina sanya tabarau saboda ni mutum ne ma'abocin son tabarau. Don, don na saba da sa tabarau, shi ya sa na sayi tabarau kala-kala. Ina da su a gida, da kawai waɗanda nake sawa idan zan hau abin hawa saboda ina da mashin. Kuma duk inda zaani, nakan tafine da tabarau ina sabida idan ban sa tabarau ba iska na shiga ido na kuma zai iya ɗebo datti yasa mun su a idanu na. Shi ya sa nake sanya tabarau kuma na saba sa tabarau. Da akawai waɗanda tabarau da nake da su kala-kala, nau'i-nau'i ina da su. Da akawai waɗanda idan na sa manyan kaya nake sa su, da akawai waɗanda kuma sai na sa ƙananan kaya nake sawa. Sannan da kawai waɗanda sai zan yi tuƙi nake sa su. Don, don ina da wasu tabarau wanda sai zan je gurin manyan mutane nake sa su. Su masu tsada ne, na siye su ne. Don haka ina sa tabarau kuma na saba da tabarau. Dalilin hakan ya sa bana ma iya fita daga gida sai da tabarau. Kuma sannan ina da tabarau ma a cikin a wurin aiki, a wurin aikina wanda a koda yaushe ma koda na yi mantuwa ma a gida ma ban sa ba idan na je wajen aiki ina da shi kuma ina da shi a cikin mashin ɗina. Don sabida bana so ma ace na yi mantuwa da shi ban sa ba. Don in ban sa ba ma yawanci lokaci idan na fita na tana lallai ban ɗauko tabarau ba, a, sai na biya kasuwa sannan na siya domin bana iya rayuwa sai da tabarau. Ina da tabarau kala-kala. Ina da nau'in fari, ina da tabarau nau'in baƙi, ina da ja, ina da su gaske nau'i-nau'i ina da su. Wasu ma abokaina ma idan suna buƙatan tabarau sukan zo su same ni su ce idan ina da tabarau dala in ba su guda ɗaya a cikin tabarau na saboda sun san ni da tabarau kala-kala nake da su. Don haka nakan duba wani sa'in na ba su tabarau domin na ce su ɗauka ko kuma na ɗauka daga cikin waɗanda ba, bana, bana amfani da su ko waɗanda na jima da siya na ba su domin su je suma su sa. Sai ya sa nake sisiyan tabarau sosai don ni mutum ne ma'abocin son tabarau. Matata ma na siya mata tabarau, ita ma na siya mata kwankomemen tabarau tana amfani da shi gaske na a fuskanta. 'Ya'ya na ma ina siya masu na robobi su ma suna amfani da shi. Ita ma haka har ta zama mayyar tabarau yanzu. Kullum zata je ko ina zata fita sai sata tabarau. Habbaci ma tana yi da tabarau a idonta sabida zunzurutun son tabarau. Ita ma abin ya kama ta yanzu kamar yadda ya kama ni. Don haka ina sanya tabarau sosai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne sau ɗaya a duk ƙarshen, uhm, wata sabida duk lokacin da na samu albashi na a lokacin na ke zuwa kasuwa domin na yi siyayyar abubuwan da zan yi amfani da su har tsawon ƙarshen wata. Sai dai kuma ni idan na tafi kasuwa nakan siyo manya manyan kayan masu rufi ne kamar kayan abincin da za a sarrafa, su buhun shinkafa da su taliya da, da doya, da dankalin turawa da kuma dankalin hausa da su magi da sauransu. Su nake siyowa na zo na ajiye a gida sannan na ba da kuɗin cefane na kullum wanda matata za ta dinga zuwa tana siyowa. Ita ba wai kasuwa take zuwa ba ma a unguwan ni ma takan samu sauran kayan miyan da za ta sarrafa ta yi mana abinci domin tayi mana girki da shi. Shi yasa ni mutum ne ma'aikaci na gwamnati to ina samun albashi na duk ƙarshen wata. Shi yasa nake tsara rayuwa ta duk ƙarshen watan da zarar na samu albashi sai na yi garzaya na yi maza-maza na tafi kasuwa. Na je na yi siyayyar kayan abinci da kuma sauran kayayyakin da na san nake da buƙata kuma sannan bacin ma inna sayi na kayan abinci. Ina gar-- ina tanadin wasu ƴan kuɗaɗe waƴanda lokuta lokuta nakan je kasuwa domin na sai mana sutura da takalma da sauransu. Musamman ma inna saye takalman yara ma ina siyan ma 'ya'yana ma suma takalmansu da kuma ƴan rigunansu. Ma'ana kayayyakinsu nakan siyan masu lokuta lokuta. Matata ma haka na je kasuwa naga kaya ya burge ni nakan siyo mata. Wasu atamfofi da kayan bacci da ƙananan kaya haka suma haka nakan siyo mata a kasuwa. Ba tare da ta sani ba nakan yi surprising ɗin ta na zo mata da shi. Ni ma hakan wani lokacin dan lokacin na wai ni ma sai na je na siyo wasu kayayyaki kamar yadda na yi jiya. Na je na sayo takalmi, na sayo wanduna sannan na haɗa da wasu ƴan riguna. Yanzu kuma ina so inna ƙara samun dama. Na samu dama, na samu kuɗi na je na sayo hadda hula da sauransu sabida duk ƙarshen wata nake samun kuɗi. Kuma sannan duk ƙarshen wata nake zuwa kasuwa domin inje siyayyar abubuwan da bani da shi don lokutan. Wani lokaci cikin satittika haka ko kuma in ce zan je kasuwa. Lokuta ne na aiki amma nakan ware duk ƙarshen wata lokacin da dakwai kuɗi a hannuna na je na yi siyayyar kayayyakin domin na zo na huta na kuma ci gaba da amfani da su har tsawon wani ƙarshen watan idan Allah ya kaimu. Dan haka duk ƙarshen wata nake zuwa kasuwa domin gudanar da siyayya ta.

Kana karatu kafin ka kwanta? Kwarai kuwa ina karatu kafin in kwanta saboda ni mutum ne wanda tun ina makaranta na saba da karatu kafin na kwanta. Da akwai karatuttukan da nake yi musamman makarantun karatun addini. Zan karanta Kur'ani, zan karanta hadisai, zan karanta fiqhu da sauran su. Su ne na karanta da daddare kafin na kwanta. Sauran karatuttukan kuma na kan yi su ne da safe. Wani lokaci kuma wasu na yi kuma da rana saboda karatun boko ke nan. Na tashi wani lokaci zan karanta physics, zan karanta chemistry, zan solve mathematics saboda ni dama mathematics na karanta a jami'a. To wannana in yin su ne da rana saboda na fi son, na fi son in kaɗa tun su da rana. Dan na fi gane irin wa'annan karatun da rana to shi in ba su lokuta na yi su da rana. Amma kuma idan zan kwanta karatun da na fi riƙe da wa shi ne karatun addini. Zan karanta Kur'ani, zan karanta, karanta izu har huɗu wani lokacin kafin na yi bacci. To zan tashi wani lokaci kafin na yi bacci zan yi sannan kuma idan zan kwanta ina yin karatu amma karatun azikar wanda ake yi kafin a kwanta. Saboda ni mutum ne wanda na saba wannan karatun tun ina ƙarami saboda mahaifina ya koya mun da wannan. Ana ƙidan da ita kuma na taso ya koya mun cewa karatu da daddare yana da kyau musamman kafin ka yi bacci. Sannan kuma ni na yarda da hakan na taso don kuma wani lokacin ma mu kan yi karatu idan muka tashi da safe shi ma sosai saboda shi ma karatun yana shiga kai. Amma karatun da ya fi shiga kaina shi ne wanda kafin na kwanta saboda lokutan ina buƙatan idan na kwanta kafin na kwanta na yi karatun idan na yi sun fi shiga kaina. Na fi samun natsuwa kuma na fi iya, na fi iya riƙe su. Ko da wani lokaci ina so in tuna saboda da na tuna lokacin da na karanta karatun ka na karanta shi ne kafin in kwanta da wuri sai na tuna da wuri. Sannan kuma na ji ya dawo kaina an ga na sake karanta sa. Ma'ana ya zauna a ƙwaƙwalwa take na shi ya sa na saba da karatu kafin na kwanta kuma koyaushe ina karatu kafin na kwanta. Amma karatun dai na addini wani lokaci in karanta Kur'ani, wani lokaci hadisi manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, wani lokaci na yi fiqhu duk wanda ya kama. Amma dai na fi karanta Alqur'anin mai girma saboda shi Alqur'anin shi ne yake wanke mana ƙwaƙwalwa kuma yake magance mana duk matsalolin mu. Dan haka shi nake karanta ba da daddare kafin na kwanta. Bayan na gama komai abin da nake yi zan zo na zonta sai in ɗauko su a kusa da durowa na. Daman durowa na, na kusa da ga ɗona ne. Zan buɗe shi in ɗauko Kur'ani na karanta amma fiƙhin ne zan ɗauko sai in ɗauko na karanta. Imma sirra ne, hadisi ne duka, duka dai karatun addini dai nakan ɗauko su sai na karanta. Dan haka ina karatu kafin na kwanta.

Yaushe kake kwana kullum? A'a, ina kwana kullum ne a ƙarfe ɗaya na dare saboda a koda yaushe idan na tashi na tafi wurin aiki, na je na yi ayyukana su kafin na dawo. Na je na gama ayyukana. Idan na dawo da rana na ci abinci, na koma wajen aiki sannan in dawo kuma nazo na zauna a majalisa. Idan muka yi hira, bayan na yi sallar isha'i ke nan to zan je mu zauna muyi hira idan kuma na shigo gida nakan tafi ɓangaren mahaifiyata na je na taya ta hira sosai sannan bayan na dawo daga ɓangaren mahaifiyata da dare muyi hirar da ita sosai zan dawo kuma na shigo wurin matata da 'ya'yana. Wani lokacin ma zan zo ne lokacin a kan 'ya'yana sun riga sun yi bacci hakan zan zo na ɗan hira da matana na lokaci kaɗan kafin in ɗauki wayata na yi danne danne sannan kafin nan lokaci na san dare ya riga yayi zuwa ƙarfe, a ƙarfe ɗaya sannan nazo na kwanta. To ne ina kwanciya ne da dare kullum ina kwana ne da dare kullum ƙarfe ɗaya na dare. To shine lokacin da nake kwana sai dama ka duk abun da nakan yi, nakan yi ƙoƙari ne na kammala shi kafin na fara jin bacci a idanuwana sannan na je na kwanta. To shi yasa duk abun da nake so na yi nakan yi shi akan lokaci kuma na gama shi akan lokaci sabida gudun ace ban ƙara saba kuma in zo kwana ya dame ni. In ji bacci ya yi idanuwata sosai. Bana so na yi abu a lokacin da nake jin bacci sabida bana fahimta ma idan zan yi bacci. Indai ina jin bacci ya yi idona to duk abun da nake, duk muhimmancinsa nakan yi ƙoƙari na gana kammala shi kafin bacci yazo ya kama ni. Don idan bacci ya kama ni tabbas ko bana iya yin wannan abun. In ko na matsa zan yi shi, zan yi shi ba daidai ba ne kuma zan ɓata wa kaina lokaci ba tare da kuma na yi abun da nake so ba. Shi yasa duk lokacin da nace nake yin abu nakan yi shi na kammala shi kafin lokacin bacci yayi sabida idan bacci yazo a ƙuri ko ina ke duk muhimmancinsa naje na yi shi don bana so na matsa ma ko kuma na yi abun da bashi ba ne na ɓata wa kaina lokaci kuma na ƙi yin sa yanda ya kamata. Shi yasa daga safe zuwa rana zuwa dare kafin lokacin nan yayi dukna kammala abun da nake so na yi. Duk abun da nake yi nakan yi ƙoƙari na kammala shi kafin lokacin bacci yayi. Bana so a ce wai nazo zan yi kwana kuma inji ina jin damuwa wai ban, ban yi wani abu ba kuma gashi ina jin bacci, bacci ya dame ni.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kwarai kuwa ina son ɗakina yayi haske sosai. Sabida haka duk lokacin da ma zan yi gini na, na sa mai aikin wuta ma'ana electrician. Bayan na kai lokacin zaiyi aikinsa yake cemin da kirasa yaduba ayyukan nawa yacemin lalle kam inde kam inason dakina yayi haske sosai yazama ko ina da kwai wuta a tabbas zan kashe kudi na ce to ni ban damu da kuɗin ba amma kuma in dai zai mun aiki mai kyau, ya sa mun wutan yanda ya kamata. Sabida da daddare ina so ko da rana ko da yaushe in ga ɗakina da haske sosai. Shi yasa da ya ce mun zan kashe kuɗi na ce ni ban damu ba amma dai ya tabbatar da ya mun aikin da kyau kuma yanda ya kamata. Ya ce mun in dai haka ne ko bana da matsala, ɗakina zai haske kamar da rana, tamkar ko da rana. To muka tafi kasuwa da shi, ya dudduba yanda zai sassaman kayan hasken muka je ya rubuta abubuwan da zaa susiya muka je kasuwa da shi. Aka siyo kayayyaki masu kyau da tsada sannan ya zo ya kammala ayyukan sosai. Aka haɗa wuta duk wanda ya shigo ɗakin ko da wane lokaci ya shigo zai ga ɗakin da haske sosai. Sabida ni mutum ne mai son haske, mai son kuma ɗaki in gan shi da haske. Musamman ma da daddare ina so in ga ɗaki tankar da rana. Don yanda nake son haske, ko baci zanyi bana yadda na kashe wuta. Na kan bar hasken a kunne saboda na fiso inga idan na tashi inga ko da yaushe cikin haske nake. Shiyasa nke rokon Allah Allah ya haskaka kabarin mu ya haska makwancin mu kuma dana iya yen mu shi yasa duk lokacin da nake so na yi aiki na ɗaki zan yi. Ko me ya faɗi ko, shin zurutin haske za ku ka gan shi da kankantansa in dai a ɗakina ne. Duk kuma dare za ka gan shi sabida ɗakin da kwai haske sosai. Ba iya ɗakina ba har falo na ko ina a cikin gidana idan ka zo za ka ga da haske sabida ina da abun abun solar panel ma da nake da shi wanda na sa a tsakar gida. Saboda ni mutum ne mai son haske kuma a unguwar mu ma da kwai sola, mun sassata sola saboda ko da dare ka zo za ka ga haske sosai. Shi yasa mu mu yadda muna son haske kuma muna kokarin mu kula da haske. Don abin da ya sa nake son haske ma har sabida ko solar ma na haɗa sola ma yanzu a cikin gidana. Ko bamu da NEPA zan kunna sola na yi amfani da shi. Idan ma batirin sola ya yi sanyi ko aka ɗan samu matsala ina da generator ko wai kan garjiya ne na kunna domin na cigaba da zama cikin haske. Tabbas ni mutum ne mai son haske kuma mai son zama cikin haske. Don haka ina son ɗakina yayi haske sosai kuma mutane ma sun sani ni mutum ne mai son haske kuma sun san ɗakina yana yin haske sosai. Wani lokutan har kawo caji ma mutane suke yi gidana sabida sun samu bani rabo da wuta sabida hasken da nake so. Don haka ina son ɗakina yayi haske sosai. Ba da wasa ba mutane sun yarda da mutum ne ni mai son haske sosai. Don har kayayyaki na ma na kan sa farare ne masu haske. Kuma ɗakina ma idan ka je za ka ga fararen fenti ne masu haske. Domin bana so ma yara su ɓata ɗaki shi yasa nakan dinga yin canza fenti na a kan lokaci lokaci. Sabida idan fentin yara sun ɓata shi ya yi duhu dole nake sabonta shi. Ni mutum ne mai son haske kuma ina son ɗakina yayi haske.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa a wajen aiki ne sabida wurin sanya natsuwa a tattarda ne. Dan dukkan ƙanƙantan damuwa bana so a ce wai ya zo ya girmama. To duk abin da na gani cewa matsala ce a wajen aiki zai bada damuwa. To tun yana ƙarami nake ko ƙari naga na kau da shi. Bana barin ƙaramin abu ya zo ya zama babba. Dan dukkan ƙanƙantan damuwa idan ka bar shi baka kau da shi ba to zai zo ya zama babba. Shiya sa idan aka samu damuwa a wajen aiki wani ya ɓata min rai ko kuma a'a ya wani abu ya faru raina nake neman ɓaci nakan yi ƙoƙari na gana kwantar da hankali na, na sa natsuwa, nayi tunani in ga me ya taya zan ɓullo wa abun kafin nan na magance shi. Shiya sa duk lokacin da abu zo nakan shiga ofis ɗina ne tunda a wajen aiki ne bana so na tsaya cikin mutane na ware kaina sannan na je nayi tunani akan mafita. Bana so wurin a ce idan raina ya ɓaci kowane ya furta da hukunci a lokacin. A'a bana zartar da hukunci nan take idan raina ya ɓaci ko kuma idan na shiga damuwa ko kuma wani abu ya taso na damuwa na wajen aiki wanda zai sa mana matsala a gurin aiki to nakan yi ƙoƙari ne na kira kan mutane mu zauna mu tattauna mu ga me ye ya fito meye mafita akan wannan matsalar. Duk ƙanƙantanta kuma in wanda zan iya magance ta ni kaɗai ne nakan yi ƙoƙari naga na magance ta. In kuma wanda bazan iya magance ta ni kaɗai bane wanda sai na kira haɗin gwiwar mutane nake gayyace mutane nake kira su na nuna masu lalle wannan damuwa ce kuma ya kamata a ce mun magance ta. Shiya sa yanzu a wajen aiki duk sun riƙe sun san ne duk lokacin da na kira nake cewa ga abin da zai faru ko kuma ga abun da ke shirin faruwa. Sukan tsaya su bani kunnuwan su da hankulan su domin su ji me zan faɗa sannan kuma a tattauna yanda za'a magance ta don sun yarda da ni sabida ina bada irin wa'inan abubuwan ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma ana jarrabawa kuma ana samun nasara. Shiya sa ni lokacin da nake magance damuwa a wajen aiki ina magance ta ne gurin yanda za'a zauna a shawar-a shawar ta akan yanda za'a magance wannan damuwar. Duk ƙanƙantanta kuwa bana bari bana kuma wasa da ita don sun san asal-sun san halina ma a wajen aiki. Ni mutum ne wanda yake da tsaurin gaske idan aka fuskanci damuwa. Bana da wasa akan matsala akan damuwa. Dan dukkan damuwar da ta taso nakan yi ƙoƙari mu ga an kau da ita a kan lokaci a kuma dawur wuri sabida kada ta zo ta kasance ta zama babbar damuwan da zata zo ta addabe mu ko ta addabe kowa ta hana kowa yin abun da ya kamata. Shiya sa mukan yi ƙoƙari mu ga mun magance damuwa dawur wuri kafin ta zo ta kasance ta zama babba. Mu muna magance ta ne wurin mu har haɗa kan mu mu zauna mu tsaya muyi tunani gurin yanda ake magan-yanda muke magance damuwa kenan a wajen aiki.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum saboda ni mutum ne ma'aboci son turare. Ko da yaushe nakan ga na siya turare kala kala na sasu a gida sabida ina da turare wanda na fi so ma, wanda suke kiranshi da Dubai Ud. Dubai Ud shine turaren da na fi so kuma abokaina ma sun sanni da shi duk lokacin da suka ji ƙanshin turaren. Ba wanda yake zuwa zuciyansu yake zuwa ran su ko kuma daga suke tunanin za su ɗaga ido su gani sai ni saboda ni mayen turaren nan ne. Bana wasa da shi, inkan yi odanshi da yawa na aje shi. Kuma ni mutum ne mai son turare sosai. Ina son ƙanshi, ina da tsafta, bana wasa kuma don ban ya na da dama ace wai zan fita daga gida ba tare da na sa turare ba. Sai sa nake sa turare sosai kuma ko da turarena ma yayi ƙa yana nan nakan ƙaro wani na ajiye saboda bana so ace wai turare ya yanke man wai ace gaba gashi na waya gari. Ban da turaren da zan sa, bana son haka. Sai sa wani lokacin da shi ma naken ƙaro wani, wani lokaci sai yayi rabi ma nake sa a kawo mun wani. Wani lokutan ma ba wani nake ce ba a kawo ba. Su da kan su ne suke kawowa turaren saboda sun san shi zasu zo su kawo min. Ince musu da kwai fa wanda suka kawo mun bai ƙare ba, amma suke a'a in ƙara ajiye ba saboda sun san bana so ya yanke. Hakan kuma nake na karɓa na ajiye na ɗinga amfani dasu dan riguna na ma yanzu duk turarene. Wani lokacin ma ko ban sa turare ba za a ji suna ƙanshi saboda turare ne masu kyau, masu tsada masu kuma daɗin ƙanshi. Sai sa bana wasa da su kuma mutane da yawa suna so su siya kalan turaren amma ba kowa ke iya juriyan ya siya ya cire kuɗi ya siya wannan turaren ba saboda ƙarfinsa da kuma kyan sa kuma ga daɗin ƙanshi, ƙanshi ƙanshi irin na madara. Dubai Ud turare ne wanda yake da mugun ƙarfi kuma yana da daɗin ƙanshi. Mutane kuma suna sanshi suna sha'awarsa nima nafara jin turarenanne a Saudiyya wurin wani balarabe wanda mukaje wurinsa muka sauka yake ce man wannan turare inyi amfani dashi. Zan ji daɗin amfani da shi kuma na yadda na fara amfani da turaren kaman wasa to gashi na yanzu ko har yanzu shekara ashirin kenan ina amfani da wannan turaren. Turaren nan yana da daɗin gaske kuma yana da daɗin ƙanshi sosai. Duk wanda ya fara amfani da shi ko ya ji sa. Yan da na zo guri za a dinga kallo na kawai ana tambaya na a ina na samu wannan turare? Amma da na faɗa kuɗin sai ka ga mutane sun ji ƙa'ar turaren yana da tsada, baza su iya siya ba. Wasu kuma sukan iya siya amma kuma basa iya juriyan siyan shi a koda yaushe saboda ni na saba da shi ne. Kuma ni ma'aboci ne mai son turare. Ina son turare fiye da yanda mutane suke tunanin kuma mutane sun san ni. Don kullum kullum sai na sa turare. Kullum bana fita daga gida sai na sa turare. Ina da turare a gida, ina da shi a jikin mota na kuma ina da shi a ofis ɗina saboda gudumma kada ace in zo in manta ko kuma in ba ƙace in jin ƙanshin sa kuma ya ɗanye mun nesw sai sa ko ina na je zaki ganni da turarena.

Me ka iya siya daga kasuwa? Ni mutum ne me siyan abubuwa daga kasuwa saboda babba abubuwan da na fi siya shine kayan abinci da kuma sutara da sauransu. Duk wani kayayyakin amfani ina siyansa a kasuwa. Ƙananan kayayyaki ne bana siya a kasuwa kaman irin su kayan miya haka su da sauransu. Su ne nake su ne bana siya a kasuwa. Amma duk karshen wata nakan je kasuwa na sai kayan abinci wanda zamu zoma ci saboda ni ma'aikaci ne na gwamnati. Ni ma'aikaci ne duk wata ina samu kuɗi na albashi na karshen wata sannan na je na shiga kasuwa. Idan lokutan lokacin da zan sai kayan abinci ne nakan sai kayan abinci na zau na ajiye. In kuma lokotun da zan sai sutara ne na nawa wanda zan siya kaman yadda na yi jiya. Jiya na je na siyo wandunna guda biyu, riguna biyu da takalmi guda ɗaya. Na je na siyo su kuma a kasuwa. Sannan kuma idan lokacin da zan siyowa 'ya'ya na ne kayayyaki ko kuma takalma, shi ma nakan je kasuwa lokotun na je na siyo masu. Idan kuma mata na ne na je na kasuwa na ga atampa ya mata kyau, ya mun kyau sosai. Zai mata kyau a jikinta. Nakan siyo atampan ko kuma idan na ga takalmi ne me kyau, nakan mata bazata na siyo na kawo mata. In kuma ba takalmi ba ne ko atampa ne ko leshi ko shadda duk abin da na gani wani lokacin ma kayan bacci ko kuma ƙananan kaya wa'inda na san za su yi mata kyau sai na siyo. Na yi mata bazata na kawo mata. Ina siyan abubuwa a kasuwa musamman kayan abinci da kuma sutara da takalma na yara da na mata na da kuma nawa a duk lokacin da na shiga kasuwa. Amma sauran kayayyakin kaman kayan miya su ba a kasuwa nake siya ba. A unguwa nake siya saboda muna da makwabta wadanda su ke saida irin wa'innan kayayyakin. Dan haka ba sai mun siye su a kasuwa ba kuma kayayyaki ne wa'inda ba a iya siyansu da yawa a ajiye. Dan lalacewa suke. Sai dai idan bushanyawa zaka yi ka bushar irin su tumatur haka ko su tattasai. Mu kuma bana son amfani da busashen kayan miya sai dai in dan yi haka. To shi ya sa ko dai yaushe sai dai mu siya a unguwa saboda ba za mu iya siyan da yawa kuma mu ajiye ba. Za su lalace sai dai mu ringa siya kaɗan kaɗan kullum kullum kullum haka. Da kwai yara masu kawo talla suna kawo mana su ma muna jira mu je mu siya. Dan haka su-

Kana amfani da matashin wuya? Kwarai kuwa ina amfani da matashin wuya sabida ni mutum ne wanda ba na iya yin bacci ba tare da matashin wuya ba. Wani lokaci ma na kan zo da matashin wuya har guda biyu, ɗaya na sa a kaina ɗaya kuma in ɗaura ƙafafuwana a kai. Dan haka ina amfani da matashin wuya sosai. Idan na kwanta babu matashin wuya ba na iya yin bacci. In kuma ya kasance tilas haka zan kwanta to zan kwanta ne ba don ina jin daɗin kwanciyan ba. Zan kwanta wani lokacin ma tashi wuyana yaita ta ciwo, wani lokutan jikinane ma zai ta ciwo shiya sa ba na iya bacci sai da matashin wuya. Matashin wuya ina da su da yawa a ɗaki. Akwai har da na kujerun. Nakan ɗebo wani lokaci na yi amfani da su sabida inji daɗin bacci wani lokaci ma ina ɗauke ɗaya haka na rungume haka a kirjina haka da shi nake bacci. Wani lokacin mai riɓda ciki nake yi a kan ɗaya ma na yi bacci da shi. Ina son matashin wuya kuma da shi nake bacci kullum, sai dai idan ba a gida ba. Na je inda babu abin da zan kwanta kuma na nema na rasa, dan wani lokaci ma idan na je babu kwanta haka, na kan tara kayayyaki haka, konawa, ina amfani da su sannan nai nai, na, na sa su a kaina domin na yi matashin wuya da su. Bana jin daɗin bacci, ba na jin daɗin bacci tabbas idan babu matashin wuya. Matashin wuya duniya ne. Matashin wuya shine abin da nake yake sa ni bacci mai daɗi. Duk abin da na ce idan, da abin da na rasa idan zan yi bacci bana damuwa amma ban da matashin wuya idan na rasa matashin wuya ina shiga damuwa sosai. Sabida kuwa bana jin daɗin bacci kuma ni duk abin da zanyi, na san duk takuran da zanyi zan shiga takurai bana damuwa sosai amma ba'fa takura mun lokacin da zanyi bacci ba. In zanyi bacci, ko hayaniya ko wani abu bana so a zo a takura mun lokacin da zanyi bacci sabida ni ina so na yi bacci cikin salama, cikin nishaɗi, cikin walwala. Sabida in babu matashin wuya nakan rasa duk abubuwan da na lissafo. Nakan, nakan rasa nishaɗi, nakan, nakan rasa salama na kuma nakan rasa walwala. Shiyasa duk inda za ni nakan yi amfani da matashin wuya domin bacci na nake yi cikin salama da kuma jindadi bana iya yin bacci gaskiya sai da matashin wuya sabida matashin wuya shi yake ƙarfafa mun gwiwa na yi bacci yanda ya kamata. Gaskiya ina amfani da matashin wuya sosai kuwa kuma mutane ma sun sheda haka. Bana iya yin bacci sai da matashin wuya.

Wane kayan marmari ka fi so? Tabbas kayan marmarin da na fi so suna da ɗan kaman guda biyu ne. Ina son tuffa sannan kuma ina son ayaba. Su ne kayan mammarin da nake so sosai da kuma kankana ma wani lokacin sabida likita ya ce mun in yawaita shan kankana. Idan an koma ɓangaren lafiya ke nan, to likita ya ce in yawaita shan kankana sabida kankana yana amfani a jiki sosai. Kuma ya ce mun hadda ƙwallo ma nai ta haɗiyewa, in dinga ci kada in yadda shi. Wani lokaci harda ɓawo ma ya ce in ci. Idan na ji zan iya ci, in ci. In zan cinye gabaɗaya in ci ko kuma in ba zan iya cinyewa dika ba, in ci iya wanda zan iya ci. Ina son kankana sosai. Yana daga cikin kayan marmarin da nake so sosai sannan kuma tuffa. Ma'ana apple ke nan. Shi ma ina son sa sosai, ina cin tufa sosai. Don haka nakan siyo su da yawa na ajiye su a frij Wani lokaci ma nakan sa ne a nika mun su ai min blending ɗin tuffa sannan a haɗa mun da, a haɗa mun da kankana sannan in sa madara peak milk sannan na nika shi gabaɗaya aka mun blending din shi a samun shi a frij yayi sanyi. Idan na zo ina shan shi, ina jin daɗin shi sosai. Wani lokutan ma nakan haɗa da ayaba, shi ma da kankanan, da tufa sannan da kuma ayaba. A ka yi mun blending din shi sai a sa mun madara. Idan aka saman shi a firij yayi sanyi tab ba a bawa yaro mai ƙyuya. Abu mai daɗi ke nan. Ina son shi kuma yana ƙara mun abu, abubuwa sosai a jikina. Don likita ya ce mun in yawaita shan kayan marmari sosai shiya sa na nace ma wa'inan kayan mammarin da na lissafo, irin su kankana, su ayaba, su tuffa. Wani lokaci nakan siyo lemu amma bai cika damuna ba sosai haka. To amma na fi son tuffa da shi, a apple ɗin, da apple, da kankana, da ayaba. Su nake so sosai kuma ina jin daɗin su. Hak ƙwallan in abba, hak ƙwallan ina haɗiye wa. Zan tattauna shi da haƙorina na haɗiye. Kuma ɓawon ma wani lokacin nakan ci har sai dai ya ishe ni. Don babu abin yarwa ko kuma abin da baya magani a cikin, a cikin kankana. Duka likitoci ya ce a ci su, likita ya ce in ci su kuma ina ci hadda ɓawon da kuma ƙwallon. Duka ina ci kuma yana mun amfani a jiki sosai. Su ne kayan marmari da nake so. Kayan mammarin da kuma na fi so, idan aka ce in zaɓa a cikin waɗannan ukunnan da na lissafo to gaskiya tuffa ne sabida shi na yan gayu ne, ni ma ɗan gaye ne.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so? Tabbas kayan ɗakin da na fi so su ne fararen kayan ɗaki sannan masu karko. Saboda kayan ɗakin da nake so, na fi so in gan su manya kuma farare masu kyau. Sannan da ma zanyi aure, matata kayan ɗakin da ta zo da su dama sai da ta tambaye ni wane kalan kayan ɗaki za ta zo mun da su, za ta sa ayi mun. Saboda in ba ta, an ba ta zaɓi ta zaɓa mun. Na faɗa mata na fison in gan su manya sannan kuma in gan su farare masu kyau kuma masu karko. Saboda idan za ka yi amfani da su, za ka ji ma kana amfani da su. Kuma sannan ga daɗin aiki kaman kujeruna gasunan manya. Wasu wanda suka yi aure daga baya an kawo masu kayan ɗaki amma kuma duk sun lalace, sun ƙara yin wani ma ya ƙara lalace ba. Amman dayake namu anyi shi mai ƙarfi ne mai ƙarko. Gashinan har yanzu yana nan kuma muna amfani da shi kuma sannan bai lalace ba. Dan haka kayan ɗaki mai ƙarko ya fi kyau kuma ya fi wannan kashinan fari. Babu soro, ɗakin ma in ka shiga babu soro, babu duk wani abu da baƙi ko kuma mai datti daya inza ka ganshi. Shi yasa kayan ɗaki fari ya fi kyau saboda soro baya son, farin abu ya fi son baƙin abu. Idan ka zuba kayan ɗaki baƙi lokacin kafin in yi aure, kayan ɗakina baƙi ne. Saboda haka soro suka dinga zuwa suna ɓoye wa suna amfani da wannan dama suna cizo na kuma sannan duk abu idan mugu abu mayazo zai iya ɓoye ba. Amma idan ka sa fari, zai haska ka ko'ina. Dan haka ina, na fason kayan ɗaki farare masu haske kuma manya, masu inganci. Shi yasa yanzu ɗakina, na mashi farin fenti kuma na sa kayan wuta sosai saboda yayi fari sosai. Kayan wutan da na sa suma farare ne sannan kuma suna haska ɗakin sosai saboda kalar ɗakin fari ne kuma kayan wuta farare, kayan ɗakin kuma farare, ɗakin kuma bena mai fenti kuma kalan fari sai ɗakin yayi fari. To idanda dad dare ma ka shigo ɗakin gabaɗaya sai ka ruɗe. Dan baza ka iya gane cewa dare bane ko rana ne. Baka iya bambancewa saboda hasken ɗakin ko dai ko'ina haske ko'ina fari. Kayan ɗakin da na fi so tabbas kuwa a zahiri, na fason gurin kala zan zaɓa, zan zaɓa fari sannan kuma idan kuma gurin wannan ne quality sannan nakan zaɓa mai ƙarko. Bana damuwa da tsadan kuɗin da yake, ni dai kawai buri na in ga abu ne mai kyau kuma mai ƙarko kuma in gansa manya. Ba wai na ƙarya na masu kuɗi ba in ce sai na yi dai-dai na a'a. Nakan yi abu ne mai kyau saboda ni mutum ne mai son abu mai kyau. Sabida haka in dai aka ce mun ga me kyau, ga kuma marar kyau to duk yanda za a yi, na fi so na zaɓi abu mai kyau. Shi yasa nake son cire kuɗi na saye kayan ɗaki masu kyau kuma masu tsada.

Rubutun ka yana da kyau, ƙwarai da kuwa rubutuna yana da kyau sosai sabida a makaranta ni ake bawa ɗalibin da yafi kowane ɗalibi iya rubutu. Don ko da yaushe ina rubutu mai kyau, idan ka ga takardar rubutu na gaskiya gwanin ban sha'awa saboda ɗalibai ma wasu har kuɗi suke biyana na yi musu rubutu. Don in dai zai a yi ka do ko a Islamiyya ni nake yin rubu, ni nake cinye wa na ba kowa iya rubutu. Malamai ma suna son rubutuna kuma suna burge ni. Dan da kwai malamin da ya taɓa cewa na koya masa yanda ake rubutu da kyau kamar yadda nake yi. Kuma ina koya masu don wasu matan ma suna so na ni sabida kalan rubutun da nake yi. Na iya rubutu mai kyau, rubutuna kuma gwanin ban sha'awa. Idan na tsara rubutu musamman idan na saka na sanya nasuwa da tattare ɗani na tsara rubutu, mutane sai su ta mamaki. Har wani kwale kwale nake wa rubutu. Don haka idan na je ko jarabawa ne ko gurin ɗaukan aiki idan nayi rubutu hakan akan konsidarar cewa za a ɗauke ni. Don aikin ma da nake yi yanzu an ɗauke ni ne saboda kyawun rubutuna saboda aiki ne wanda ake buƙata ayi rubutu. Wani lokacin ma akan kira ni ne ma kawai idan ana buƙatan inyi rubutu mai kyau za a kira ni in yi rubutu mai kyau kuma a sallame ni a biyana kuɗina. Mutane sun riga sun gane ni niman rubutu, ina yin rubutu mai kyau, na iya rubutu mai kyau kuma sannan wasu zasu kira ni su biya ni in masu rubutu. Don da ko wani abokina Aliyu ba zan manta ba. Duka notes dinsa ni nake masa sabida biya na yake yi idan za ayi rubutu note din shi sai ya je gida ya ce toh kaga in mahaifinsa ya dauki rubutun sa sai ya ce ka ka iya rubutu amma lokacin da ƙarya ko ta ƙare aka ƙure shi aka ce ya yi rubutu, ya je ya yi rubutu aka ga rubutun aki da bambanci ba kalan nawa ba. Aka ce masa wake masa sannan yazo ya fada yace ni na ke masa daga ranar sai mahaifin yace kada na kara yi mata rubutu sabida rubutu indai ni ke masa toh ba zai iya ba shima ya dinga yi da kansa. Shi ya sa ko da yaushe yanzu na iya rubutu sosai kuma in zan yi rubutu mutane suna gani gwanin ban sha'awa. Wasu cewa suke na koya masu miye sirin yaushe akayi na iya rubutu ta ya na iya rubutu mai kyau haka? Kuma ni na koya ne sabida ina da nasuwa kuma duk abunda zan yi nakan yi shi kuma na kan ci ma buri na. Shi ya sa na iya rubutu mai kyau kuma rubutuna yana da kyau dan mutane su kan faɗa kuma suna yabon rubutuna sosai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh ƙwarai kuwa ina kammala aiki a lokaci ne saboda nakan tsaya na natsu nayi aikin a kan yadda ya kamata. Bana ɓata lokaci nakan yi aikin yadda ya kamata kuma sannan bana tsayawa wani tsayawa wani dogon tunani kawai nakan yi abin da ya dace ne a lokacin da ya dace. Bana wasa a lokacin nakan baza tunanina nakan mai da komai, rantsuwa ta da komai a gurin aiki. Shi yasa idan nayi aiki kuma za ka ga aikin bawwai nayi shi da sauri, sauri, sauri bane da zan zo in shirya. A'a, nakan tsaya nayi aiki a natsai kuma nayi shi da inganci kuma sosai inda mutane za su yaba. Wasu sun san ina da saurin aiki kuma sun yarda da yanda nake yin aiki. Shi yasa zaka ga mutane suna kawo mun aiki sosai kuma ina yi don sun yarda da kalan aikina. Aikina mai kyau ne sosai kuma sannan dakwai inganci sosai sannan mutane sun san cewa akan ƙwarai in nayi alkawari na ce lokaci kazazen kammala aiki. Sun san nakan yi ƙoƙari na cika alkawari kuma na kawo masa aikin a lokacin da na ɗaukan masu alkawari kuma sannan kuma za su ganaya aikin kuma cik da inganci sosai. Duk inda aka je za a ce kai waye ya yi wannan aikin gaskiya, aikin nan ya yi sosai. To shi yasa nake gode wa Allah da Allah ya yi ni mutum ne mai hazaka mai kuma rantsuwa da ilimi sannan kuma da yin abun da ya kamata. Nakan yi abin da nakan yi aiki ne akan lokaci domin na kammala shi sosai ba tare da na ɓata wa kaina lokaci ba. Bana so a ce wai na, na ki kammala aiki akan lokaci ko kuma a zo a same ni a ce miyasa nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza ban ya. Da bana son dogon turanci gaskiya. Shi yasa nakan tsaya nayi ƙoƙari na ganin kammala aikina akan lokaci ba tare da ran mutane ya ɓaci ko kuma na ɓata ma na rai ba. Ni idan naje wajen aiki bana yin wasu abubuwa wanda suka sasancewa wani abu na daban. Nakan mai da hankali na ne na tsaya sabida gurin aiki naje kuma na tsaya na kammala aikin akan lokaci. Sannan idan na baro wajen aiki na dawo gida na sannan na dawo gida ne sai in yi dukkan abin da zan yi. Amma aiki ko idan naje nakan tsaya ne da ganin na kammala shi akan lokaci na gama shi akan lokaci ba tare da an samu matsala ba.

Kuna yin wuta da itace? Kwarai kuwa muna yin wuta da itace. Muna haɗa wuta da itace saboda da girkin da muke yi a gida. In za mu yi girki ko na suna ko kuma na kullun kullun muna haɗa itace. Matata, mahaifiyata har gobe haɗa itace take. Yanzu mutane suna yin amfani da korfet wani ko zai yi amfani da gas wani zai yi amfani da gawayi amma ita har gobe ita na haɗa itace ne ta girki. Sai da na yi aure ne sannan matata na sayo fara siyo mata abun da take amfani da gawayi. Na sayo silinda na gas sannan nake zuwa na yi mata refilin domin mu dinga amfani da shi. Sannan kuma idan wani lokaci na kan janye na buɗe gawayi idan za a yi abinci mai ƙarfi wanda yake buƙatar cin wuta sosai sai ta haɗa mana da shi gawayin. Ta haɗa korfet ɗinta ta kunna gawayi wuta domin mu yi amfani da shi. Amma da safe haka mun fi amfani da gas domin kunna a yi abinci da sauri sauri saboda ruwan zafi ne da indomi irin ƙananan abinci wanda basa ɗaukan lokaci. Amma idan za a dafa wake ko shinkafa ko za a yi tuwo to an fi amfani da shi, da shi korfet a haɗa gawayi a yi. Amma ko cikin gidanmu wurin mahaifiyata ita tana amfani da itace ne har gobe. Mu kuma nan idan kaga mun kunna itace sai dai idan za a yi wankan jego ko kuma za a yi abinci na suna ko kuma za a yi day irin abinci na hidima haka da yawa wanda yana buƙatan wuta sosai shine muke wanda za ta raba ban tukunya shine muke kunna itace. Amma ita ko mahaifiyata ita koda yaushe cikin kunna itace take. Ko me za ta yi da itace take amfani. Sai dai ƙannena ne su kuma yanzu su ma suke amfani da gawayi lokaci lokaci. Amma ko muna kunna itace a gida. Haka haka binne binne zan je in sayo mana itace in sayo mata itace domin a yi amfani da shi. Mu kuwa idan muka ajiye itacen da ni da matata ce mu ɗau lokaci ma gaba ɗaya ba mu ƙara da itacen ba. Dan haka saboda koda yaushe muke amfani da shi da mun fi amfani da gas da korfet shine abin da muke amfani da shi wurin girki da kuma dafa ruwan wanka da sauransu ko abinci idan za mu yi shi mun fi amfani da shi. Sai dai da safe wanda muke amfani da gas domin dafa indomi ko ruwan shayi da sauransu in ba haka ba mu itace ba mu amfani da shi a koda yaushe. Sai lokacin da za a yi abinci mai yawa wanda mutane da yawa za su ci shine muke amfani da itace. Mahaifiyata dai kullum tana amfani da itace kuma dun muna zaune ne a gida ɗaya da ni da ita gaba ɗaya.

Kana lulluɓe da bargo? Tabbas ina lulluɓe jikina da bargo idan zan yi bacci. Mu duk lokaci musamman sanyi ko zafi ni ina lulluɓa saboda bana ma iya yin bacci ba tare da lulluɓa da jikina ba. Saboda wani lokaci ana zafi ma za ka zo ka kwanta ba ka yi lulluɓa ba amma da aka ce asuba ya kusa sai in ji sanyi ya yi ya ƙaraɗa da garin sanyi ya kama ni saboda ni mutum ne wanda bana son sanyi gaskiya. Sanyi yana damu na, yana takurawa rayuwana shiyasa ko da yaushe na kan yi ƙoƙari naga lulluɓa jikina. Wani lokacin ma saboda sauro na ka lulluɓa jikina saboda bana son sauro ya cije ni. Idan na ɗauko bargona ko tafiya zan yi na kan tabbatar da na tafi da bargo saboda domin lulluɓa umma ban taba da bargo ba don na san gida za ni da mutane to zan tambaya ince a tanada mun bargo saboda gani nan a hanya zuwa kowa ya riga ya san ni duk inda zan je bakwanta an san ni ina yawo da bargo saboda idan zan kwanta sai na lulluɓa jikina da bargo nake iya yin bacci ko kuma in ce nake jin daɗin bacci yanda ya kamata. Ni mutum ne mai son bargo kuma mai son lulluɓa da bargo kuma sannan na ka lulluɓa jikina ne saboda abu guda biyu. Na farko banaso inga dauro ya cije ni sannan kuma banaso inga sanyi ya dame ni dalilin dayasa nake lulluɓa da bargo kenan, kuma gashi yanzu yazama min jiki na riga na saba duk bacci idan zanyi koda kwa bacci da rana ne. Na ɗan kwanta in dai ba bargo sai in ji gabaɗaya bana jin daɗin baccin. In ji na takura gabaɗaya bana ma iya yin baccin ma sosai ko da yin duk inda na kai da son bacci bana iya yin bacci idan dai na tabbatar da ba bargo a wurin shi ya sa idan zan yi bacci sai na tafi sai na lulluɓa da bargo kuma ko ya kamai yadda na faɗa ko bakwanta zan tafi na kai yin ƙoƙari naga na san yadda za'ayi na samu bargo domin kuwa idan zan yi bacci dan ni mutum ne wanda idan zan, idan zan kwanta bana son in ga abu ya takuramin na kai yin kwanciya ne kamar in ba matashin kai sai in ji gabaɗaya shima na takura to ina amfani da matashin kai da bargo don ina son idan zan yi bacci inga na yi bacci cikin salama, cikin nishaɗi, cikin jin daɗi, bacci da walwala harda munshari amma idan zan yi bacci ba yin lulluɓa da bargo ba gaskiya na kan je ni kawai na dai kwanta ne amma bana jin daɗin bacci gaskiya. Shi ya sa duk bacci idan zanyi sai na lulluɓa da bargo ko ina kuwa za ni ko a ina ne zan yi bacci sai ina lulluɓa da bargo kuma duk zafin da ake yi ina amfani da bargo sabida ni zafi bai matsamin sosai kamar yadda na sanyi yake matsa mun shi ya sa nake amfani da bargo domin lulluɓa jikina, in ji daɗin bacci, in samu nishaɗi, da'annashuwa, da walwala da kuma kwanta cikin farin ciki kuma na tashi cikin farin ciki sai na lulluɓa da bargo.